Yaya kake jira a layi? Yanda nake jira a layi shine yanda kowa in ya zo yake jira a layi. Idan ka zo ka samu layi, za ka jira ka tsaya a baya a inda ya zamana a lokacin ka zo. In kai ne na ƙarshe sai ka jira har he layi ya zo kanka. Idan bai zo kanka ba haka, da ka yi haƙuri babu yanda za a yi kawai in ka zo bara ka jira ba ka ce za ka shige gaban mutane. Ka je ka shiga wannan babu kyau, ba kuma ɗabi'a bane mai kyau. Ya kamata duk time inda abu aka ce layi ne haka za ka zo ka zauna ka jira har he layin ya zo na kanka. In ma number ne aka bayar sai ka jira. Idan kuma a'a ba number ba ne, bi ne ake yi kawai mutane su je su bi layi ɗin to sai ka je ka bi layi ɗin kamar yadda kowa ya bi. Kuma ka gwada ɗabi'a mai kyau, ka zauna lafiya babu wani rikici, babu hayaniya. Har sai in layi ya zo ko aka kira ka ko time inda aka kira sunanka kafin nan ka fita ka je. So wannan shine a takaice da fatan dai wadatar da ku.

Ya kake tabbatar da ingancin aiki? Eh, ina tabbatar da inganci ne bisa ga yanda aka ƙirƙira aikin ko kuma yanda aka yi aikin ko kuma shi wajen wanda yake aikin. So for example idan abokinka ko wani naka ya ma recommending ɗin wajen aiki kaza cewa suna da aiki mai inganci, suna bada ƙa'ida da abubuwa dai makamantan haka. To, abin da za ka yi sai ka bincika ka tabbatar da cewa eh, aikinsun yana da inganci kuma suna yin aiki mai kyau. Idan suna yin aiki mai kyau kuma aikinsu yana da inganci, shi ke nan. Sai ka ci gaba da mu'amala da su. Idan kuma ba sa yin aiki mai kyau a bisa ga binciken da ka yi, ka ga shawari da zan ba ka sai ka bar wannan aikin ka yi. Ni dai yanda nake yi ke nan. Nakan tabbatar da ingancin aiki kafin na fara mu'amala da su, kafin ma na fara yin wani abu da su. Amma in na tabbatar da cewa aikin ka ba yi da inganci ko kuma ban samu wani recommendation mai ƙarfi fa daga wajen jama'a wanda ka yi aiki da su ko su ka ma aiki, to zan yi avoiding ɗin ka. Amma idan na samu tabbaci ko kuma a bincike na gwada mun eh ayyukanka suna da inganci, to zan tabbatar in ci gaba da aiki da kai. Kuma ni ma idan na zo yin aiki nakan yi iya bakin ƙoƙari na wajen na yi aiki mai inganci na kuma tabbatar da ingancin aikin kafin nan na yi. Wannan shi ne a takaice.

Eh wane lokaci na rana kafi so? Gaskiya aah nafi son ranan Juma'a. Shine rana da nafi so na rana. Aa sannan kuma idan na wajen hutawa ne nafi son weekend. Saturday, Sunday sabila da wannan na san cewa weekend ne baran yi wani aiki na a zo a gani ba. Dole zan tafi yadda aikina ne daidai kuma in sama in huta. Domin wannan rana ne na hutawa da nishaɗi tare da ziyara da zuwa yawon shaƙatawa da yawon buɗe ido. Barai zamana ace kullum kana aiki baka da wani time na hutawa ba a'a. Yakamata ace duk ayyukan da zakayi a samu rana da kaima zaka huta, ka more rayuwanka, kayi tarayya da iyalanka, ka kai su ka nuna masu, ku fita yawo weekend. To wannan rana sune nafi so amma rana na farko da nafi so shine ranan Juma'a. Nafison ranan Juma'a. After ranan Juma'a kuma sai Asabar da Lahadi. Sune ranaku da nafi so, nafi mutuntawa, nafi jin daɗi. Ba don komi ba sai don ranan Juma'a rana ne na ibada rana kuma na Asabar da Lahadi rana ne na weekend. Shi hutawa ne zakayi kaɗan je yawo, kuɗan je supermarket, kuɗan je restaurant, kuɗan je wajen shakatawa. Ku je kai da iyalanka kuɗan more rayuwanku. Ku samu farin ciki a tare daku. Du wannan stress da kai na aiki din ya fita daga kanka. So wannan shine. Na gode.

Ah, ya ka ke kawowa gidanku? To, yaya na ke dawowa gida ke nan ko ya na ke kawa gida? Idan yanda na ke dawowa gida ne, eh, nakan tafi aiki, dama nakan bar gida ƙarfe bakwai zuwa takwas. Idan aiki kuma ana tashi ƙarfe huɗu, sai kuma in aiki yayi yawa, mukan tashi ƙarfe shida. Abunda na ke bi, wani lokaci nakan bi mass transit, wani lokaci nakan bi bus, wani lokaci taxi, wani lokaci kuma idan na tafi da abun hawa na, ni da kaina na ke zuwa na kuma dawo a abun hawa na. Shine yanda na ke bi na dawo aikina. Amma wani lokacin na fi son na shiga bus, sabila da na haɗu da mutane, muyi taɗi, muyi hira domin mutunta juna da kuma kyautata ma juna zato. Babu yanda za'a yi kana tafiya kullum kai ɗaya kaman aljani. Wani lokaci tafiya amma zaka ji shi is very boring ba tare da ka ji daɗinsa ba. Amma nakan dawo gida ne tare da su ko kuma na hau abun hawa na. In ba bos ba tagzi, in ba tagzi ba kuma abun hawa na. So wannan shine a takaice.

Wani ya'yan itace ka fi so? Eh, na fi son tuffa. Shi ne apple ke nan. Na fi son apple sabila da sinadarai da yake jikinsa mai ƙara lafiya da kuma daɗin taunawa da daɗin ɗanɗano a baki. Sabila da apple a cikin, ah, ya'yan itacuwa ya fi tazara. Though ina son irin su kankana, ayaba da lemo. Amma dai a ya'yan itacuwa wanda na fi so shine apple. Sabila da apple yana da fa'idodi da yawa. Shi apple komi nashi yana da amfani a jikin ɗan adam. Kaman yadda kankana ma dai duka yana da amfani a jikin ɗan adam komi nashi da ya kama daga jan kankanan zuwa ƙwallon kankanan zuwa ɓawon kankanan duk suna da amfani. Amma apple ba apple na daban ne. Sabila da apple taste ɗinsa ma daban ne. Yana da matuƙar daɗi, yana da jan ra'ayi, yana da garɗi, yana da zarɗi, yanada daɗi sosai wanda idan ka fara cinsa bara kaso a ce ya ƙare ba. Zaka so a ce ka ci gaba da cinsa ko da yaushe kawai kana tare da shi. So wannan shine bayani a takaice. Na fi son apple fiye da soran dukan ya'yan itacuwa. Na gode.

Eh, wane lokaci kake wanke kayanka? To, a lokacin weekend, Asabar ko Lahadi kenan. Nakan samu free time nayi wanki, kamar yau Lahadi ma yau nayi wanki. Sabila da gobe zaka fara zuwa aiki, zaka shiga busy day. So yakamata ace ka tsaftace kayanka, ka kintsa su, ka lura da su, ka yi duk abin da ya kamata yanda bara ka samu wani obstruction a satin da zamu shiga ba. Ko na zuwa wajen aiki ko kuma aikin ya ma yawa, ka ga baka da tunanin cewa kana da wani kaya mai datti da dai ta kurama wanda zai hana ka jin daɗi. So, na fi son nayi wanki ko nayi wasu buƙatuna dai a weekend wanda su ne suke sa mini kwanciyar hankali, suke sa mini jin daɗi, nake samun natsuwa a wannan lokaci. So wannan lokaci shine na fi yin aiki da shi, na gode.

To wannan tambaya da kuka min yayi dangantakarku da shugaban aiki. Eh muna da dangantaka mai ƙarfi sosai, na fahimtar juna tare da mutunta juna. Sabila da mutanenmu yawanci da suke samun matsala a wajen aiki da shuwagabanninsu shine ƙin bin doka ko rashin ji ko kuma ƙin bin ƙa'ida. To ni nakan yi ƙoƙari iya bakin ƙoƙari na wajen magance, aa du wani matsala da zai kawo saɓani ko rashin fahimta tsakanina da shuwagabannina a wajen aiki. To shiyasa koda yaushe nake gina alaƙata mai ƙarfi, mai kyau, mai mutuntawa tare da su. Barai zamana kana ofis ba amma baka mutunta shuwagabanninka. Bari zamana kana ofis ba amma basu riƙe baka riƙe sirri da kuma kima na shuwagabanninka. So dole ya zamana kana mu'amala da su mai kyau, kana basu girmansu na wannan matsayi da Allah ya basu kakan kuma samu natsuwa kuna taɗi suna kuma fahimtar cewa waye kai. To dangantakarmu da shuwagabannina dangantaka ne mai kyau mai kuma fa'ida tare da mutunta juna da kuma aa annashuwa da kuma farin ciki tare. Wanda wani lokacin ma ko da aiki ne aka bayar in ya san za'a samu wani alheri sabila da girmama shi da mutunta shi da nake yi ni yake ƙira ya bani aikin ya ce wa na iya yi ga shi na baka sabila da irin kyakkyawan dangantaka da ke tsakaninmu da kai. To don haka ga shi ga wannan aikin an kawo kaje kayi. Ni kuma sai na karɓa na yi shi cikin farin ciki to me ye jawo haka shine yan da kake kyautata dangantakarku ko alaƙanku da shi ogan naka. Amma idan ba kwa yin haka fa, idan ba ka girmama su fa ko kallonka ba za su yi ba. So don haka ni ina iya bakin ƙoƙari na wajen kyautata dangantakana da shuwagabannina na wajen aiki. Ina ƙoƙartawa haka. Wannan bayani shine a takaice.